Na fi son shagon sayan kaya irin shopping complex haka ina zuwa ina sayan kaya. Na amfani da shi a kullum. Eh ina zuwa shago haka na sayan kaya, biskit, madara, cakuleti, me me ina zuwa super store sosai. Na ji daɗi haka ne.

Na fi son zama, zama sosai. Yanzu haka ma maganar nake yi ina zaune ne. Zama ya fi sosai tsayuwa ɗin akwai gajiya, akwai gajiya sosai mutum zai gaji. Eh, to mutum yana zama ko a ofis ko a wurin aiki ko wane aiki ne ma mutum ya fi son ya zauna a kan kujera in ta kama ya zauna ko ma a kan tabarma ne ma.